Gaskiya, wand naka amfani da shi ina amfani da manhajar WhatsApp, ina amfani da manhajar Facebook, ina amfani da manhajar X, ina amfani da manhajar YouTube. Gaskiya suna nan da yawa wanda nake amfani da su sosai sosai kam. Ko duka ina jin daɗin aiki da su ina amfani da su.

A'a, ba na kunna kandar a gida saboda yan zuma mu ba ma ma amfani da kandar. Mai amfani da fitila wadda ake kiransa da bahariya gaza ko shekaru ya gaza da shi, muke amfani a ɗaki soboda batir ɗaya ko batir biyu. Za a ga ya ba da haske gaskiya, ba na amfani da kandar gaskiya kwata-kwata.

Haka, kullum nake tsarkake gidanmu. Kullum nake tsarkakewa, kam kullum. Ko da yaushe da ka yi babu ranar da ba na yi kullum, kullum, kullum. Saboda shi tsarkakewa ma ya fi daɗi. Kai karar kanka za ka ga wajen da daɗi. Wani iska mai daɗi na shigowa.

Eh, ina amfani da ruwan rijiya sosai sabida ma na iya ibu ruwa a rijiya. Ina amfani da ruwan rijiya amma ba na girki, ba ma girki da ruwan rijiya. Muna wanki, wanke wanke ɗaura abu ne amma girki ba da ruwan rijiya muke amfani da shi ba. Amma dai ina amfani da ruwan rijiya sosai sosai.

Eh ina iya bada barkwanci sosai ba. Dan ni cewa ake ma wani zubin ni ma'abocin barkwanci ne kam, amma wani lokacin kuma bana iya badawa, ba na iya bada barkwanci. Gaskiya kam na iya bada barkwanci sosai sosai. Ina jin daɗi ma idan naga ina barkwancin ma.

Gaskiya, na fi son zama a kan tsayuwa sabida tsayuwa bana iya jure tsayuwa. Zama ko ina iya zama sosai sosai. Zan iya zaman ma, zan iya zama na awa biyu ko uku amma wallahi ba zan iya tsayuwan awa ɗaya ba gaskiya. Bana iya jiran tsayuwa kwata-kwata. Na fi son zamakan a kan tsayuwa kam gaskiya.

A'a, ina kula da gashina kam sosai. Ina wanke wa, ina siyo sinadarai da zasu ƙara mai ƙarfi da kyau. Gaskiya ina kula da gashina sosai. Ina kula da shi, in caje shi shafa mai yayi ƙyalli kai ya kwanta, ba na son ƙura ya taɓa shi. Gaskiya ina kula da gashina sosai.

Gaskiya kayan da na fi so na fi son jan fa doguwar riga da wando da hula. Da aka san su sallah sai gajeren wando da rigar shan iska. Gaskiya sune kayan dana fi son sawa, ba ban cikasan riga da wando ba mana nafisan jan fa da hula ko gajeren wando da rigar shan iska.